Mene ne abin sha da ka fi so? To haƙiƙa abin sha da na fi so shine yogurt. Na fi son madaran yogurt domin shi sotari, zaka ga ba shi da illa kuma ga daɗin sha a baki.

Nawa ruwa kake sha kullum? To aƙalla ba ƙasara ba, nakan sha ruwa sau biyar ko sau shida a rana. Wanda haka ya sa nakan sha ledan pure water kamar guda shida kenan.

Wane lokaci na rana ka fi so? To haƙiƙa na fi son ranar Juma'a, wato juma'atu babbar rana. Domin a ranar ne muke zuwa sallar jumu'a bayan mun dawo mu sada zumunci da 'yan uwa da abokan arziƙi.

Yaya kake ajiye kuɗi? Toh, ina ajiye kuɗi a banki, sannan kuma nakan adana wasu a jikina, wato kamar wa'yanda zanyi amfani dasu kenan. Nakan sa a aljihuna duk lokacin da biyan buƙata ta taso mun se in cire inyi amfani dasu.

Kana iya busa tsaki? Tabbas nakan iya busa tsaki. A wani lokaci ma na kan yi. A duk lokacin da aka yi ma abun da bai maka daɗi ba ka kan yi tsaki. Domin shi da ma asutari ya kan zo ne lokacin da aka ma abun da ba daidai aka yi maka shi ba.

Yaushe kake zuwa kasuwa? To ina zuwa kasuwa da safe, wato kamar misalin ƙarfe tara ko goma na safe. A lokacin ne nake shiryawa ma tapi kasuwa don min neman abinci.

Yaya kake yanke shawara a aiki? To nakan yanke shawara a aiki ne a duk lokacin da yanayin hakan yake da buƙatuwa. Nakan yanke shawara a kan abunda ya kamata mu aiwatar da wanda bai kamata mu aiwatar a wurin aiki ba.

Menene abin da ka fi son tunawa daga yaro? Toh abinda nafison tunawa daga yaro suna da yawa. Akwai wasa da muke yi muna yarinta, nakan tuna irin wannan wasan kuma na tuna sai in tuna yarintar, yarintar mu wacce muka taso muna yi wanda yanzu mun girma bazamu iya aiwatar da irin wa yan nan ayyuka ba.

Kana duban kalanda kullum? Na kan duba kalanda domin duba kwanan wata. Yanayin aikin mu sannan kuma mu fitar da kwanan wata wanda. Muka ba wa ma abokan hudar mu. Akan za su dawo domin su ansa kayayyakin su.

Kana kunna tsaron batiri? Wato in na fahimta battery saver kenan, so nake kunna battery saver domin. Musamman a waya yakan taimaka kuma ya rage mun jan cajin waya domin yadda zan tafiyar da ayyukana cikin sauƙi.

Yaya kake shirya ayyuka? Toh muna shirya ayyuka ne kamar yanda ya cancanci mu shirya su. Wanda ya kamata mu fara yi, mu fara yinshi, wanda ya kamata mu biyo bayan wanda muka fara shima haka, haka muke shirya ayyukan mu.

Me kake yi lokacin da babu wutan lantarki? To, lokacin da babu wutan lantarki a wani lokaci mukan yi amfani da janareto in kuma ba mu kunna janareto ba, mu kan jira wuta ta dawo har mu cigaba da amfani da ita.

Mene ne kake son canzawa a wurin aiki? To ina da bukatuwat canza abubuwa wanda suka sami matsala da kuma wa'yanda suka tsufa. To ina da buƙatuwar na canza su a wurin aikina.

Kuna da manufa na wata-wata? Tabbas muna da manufa na wata-wata. A ko da yaushe muna da target ɗinmu na wata wanda muke son cimma. Haka zalika wata bayan wata duk muna da wa'innan target target ɗin.

Kana kallon inuwarka? To haƙiƙa nakan tsaya a duk lokacin da aka ce rana za ta faɗi to takan haska inuwa sai mu tsaya don kallon inuwar mu domin nishaɗantuwa lokacin da rana zata faɗi.

Kana raba wurin da kake a yanar gizo? Haƙiƙa nakan raba wurin da nake a yanar gizo, saboda ba kowane wuri bane nake shiga. Akwai wuraren da sun cancanci in shiga, akwai inda bana shiga.

Toh ni wannan Hausa taku ban fahimci ina ta dosa ba, ban kuma san ta ina zan amsa muku wannan tambayar ba. Domin wasu Hausan kuna yin sun ma dai kamar ba Hausawa bane suka rubuta waɗannan tambayoyi.